Gaskiya ni ina son kayan ciye-ciye da yawa. Ina son cin cakuleti, madara, duk wani abu sweet ƙananu. Duk wani irin nau'in kayan ciye-ciye ina so, na kayan kwaɗayi. To kuma ya danganta da wane irin kayan ciye-ciye na kwaɗayi ne ko dai kayan ciye-ciye na baki wanda za ka ci dai. In dai kayan ciye-ciye ne wanda za ka ci. Ina son su ayaba, su lemu, su kankana, kayan ciye-ciye na marmari kenan dai ina so. Duk wani kayan ciye-ciye in dai na nau'i a cikinsu, in dai ana ci to ni bana zaɓa kowane kayan ciye-ciye ina ci. Na ayaba ne, mene ne, to duk irin wannan abubuwan duk ina ci ban da matsala da su. Ina ci in dai za a bani in ci su kayan su ayaba, su lemu, kankana, dankali, umm ai ni kuma kayan abun nan su, su pineapple that's abarba to duk ina ci in dai kaya ne dai na marmari ni ina so. Kayan ciye-ciye kuma duk ina son su. Duk abun da bana ci in dai ana ci ba wai guba bane. Ni ina ci da ni ina son kayan ciye-ciye sosai. Ni yana burge ni. Zan iya na tsamma in ci, in ci, in ci, in sha to dai ina son su. Saboda kayan marmari ma yana da kyau a abun nan kayan ciye-ciye ma yana da kyau a jiki. Yana da kyau ka zama kai mai ciye-ciye kullum in dai kana ciye-ciye in dai ba dai wai dai. Ya zamanto to dai yana da adadi ciye-ciyen da ka ɗauka koda da kawai kayi ta ciye-ciyen da ba shi da adadi ba. In dai ciye-ciye dai me adadi ne ni ina ciye-ciye na me adadi. Gaskiya to don kayan ciye-ciye ina son shi ko wanne ne, lemu ne, kankana, abarba duk gasu nan dai. Duk wani kayan ciye-ciye ni ina so saboda ni yana min daɗi a baki ina jin daɗin cin shi. Saboda nasan yana da amfani kuma a jiki. Duk wani kayan ciye-ciye bani da matsala da shi ina samu ina ci kuma ina ciye-ciye in dai akwai kuɗin da zan siya. Da zaran na samu kuɗi kuma na ga ina da kuɗi a hannuna da zan ci kayan ciye-ciyen ina ci, ni a ganina ba wani abu bane. In dai kayan ciye-ciye kana da kuɗi ka ci ɗan ci daidai gwargwado kak ka ci wanda zai zo ya zaman ma matsala. To ka ci wanda ya zaman ma matsala nan ne matsala yake amma dai nan dai ka ɗan ci kayan ciye-ciye dai dai gwargwado a guna ba wani abu bane. Kayan ciye-ciye dai yana ya danganta. Ni dai ban san wane irin kayan ciye-ciye bane. Kayan ciye-ciye kaman kayan marmari, kayan kwaɗayi. Wani za kaga kayan ciye-ciye ya ɗauke su kaman su ne ci nama ya ci wannan. Wani kuma ya ɗauke shi kamar ya ci su biskit, abarba, sai biskit ko wanne dai irin su cakuleti. Shi ne abun shi kayan ciye-ciye. Kuma kayan ciye-ciye a guna zan iya ci masu su sauransu kayan zaƙin zan kuma iya ci ma su kayan marmarin zan iya ci ma kuma abinci in ci wancan. Ni duk abinci in dai ana ci bana ƙin abinci. In dai abinci yau dai za a ce wannan abinci ne za a ci. To gaskiya ni ina cin shi sosai. In dai ba wai na taɓa ci ko na ga wani illa da ya mun ba. To kuma ina da son ciye-ciye saboda da sai dai in ban da kuɗi in ci wancan, in ci wannan, in ci wannan, in ci wancan ina son shi sosai. In ta ciye-ciye in ci wancan, in ci wannan, in ci wannan, in ci wancan. Haka ni ke ina da son ciye-ciye sosai.

Aha! Ƙarshen mako ina da shirye-shirye da yawa. Inde ƙarshen mako ne, ina da shirye-shirye mai yawa. Gaskiya ba adadi, shirye-shiryen da nake da shi na ƙarshen mako ba iya faɗi yana da yawa gaskiya shirye-shiryen da nake a ƙarshen mako yana da yawa ba adadi. Shirye-shiryen mako daga ciki akwai shirye-shiryen zuwa, akwai shirye-shiryen yin wanki, akwai shirye-shiryen zuwa gurare dai wanda sanda ba ƙarshen mako ba bazan iya zuwa ba. To sanadiyan ƙarshen makon to za ka ga na je gurare da ban saba zuwa ba. Amma dai wanki nayi wanki, wanke duka kayana wanda na san nasa a farkon makon zuwa ƙarshe yana daga cikin abu guda ɗaya da nake fara yi shine wanki da shi nake fara tashi sannan kuma sai aski. Na kan yi aski, na gama wankin sai na zauna na je amin aski. Na je na yi aski sai na samu na je wuraren da ban samu na je ba saboda, ah sanadiyan zuwa aiki da ban samu na je a ƙarshen mako ba. A cikin makon nin ba a cikin ranakun ba. Da ƙarshen mako zan je ku magurare da yawa. Wani gurin gunda bazan iya zuwa karshen mako kamar zuwa kallon kwallo shima yana cikin gurin da nake zuwa Naje fili wanda na daɗe ban je ba fili. Zan ɗan je in ɗan kalla ƙwallo in akwai ƙwallo, mu je mu kalla wasa. To duk in je in zauna kuma muɗan yin labari da abokanai. Nadan nesa da nan kusa na danje mudanyi labari wanda lokacin aiki gaskiya banda wannan lokacin sannan karshen makon da yake hutu ne nakan samu lokaci sai muje mudanyi wannan labarin. Mu je mu ɗan yi hira to gaskiya na kan zuwa ƙarshen mako mu je mu yi hira. Mu na kan je gurare abokanai mu zauna da muka dade ba mu haɗu da su ba. To mukanje muje muyi wasa mudanyi wasa muɗanyi magana na bada dariya na nishaɗi. Amma gaskiya a ƙarshen mako ka ga wanki da wank, wanki, wanki yana daga cikin abin farko da bana wasa da shi. Shine wanki da aski. Naam ina kwana, yawwa barka dai sai ka dawo. Yana daga cikin abun da nake yi a ƙarshen mako wanki, wanki, wanke kaya na tsab. Sannan ma kuma in jira inda yamman yayi kuma in jira in wanda zan yi wanki ne he in wanke su. In wanda kai zan yi guga ne, in tsintsinta wanda ya kamata a yi gugan su sai in goge su, in goge su su yi kyau su yi tsab. To da kaima da kagansu za su ba ka sha'awa. Saboda inba wannan karshen makon ba wannan a guna kamar wata damane nasamu na samun lokacin da zan yi duk wannan abubuwan. Imma wannan lokacin ba, gaskiya sauran lokacin banda lokacin da zan yi wa'innan abubuwan. Amma ka ga wannan lokacin gaskiya ina samu in fara yin abubuwa da yawa a ƙarshen mako gaskiya ina samun lokaci na yi abubuwa da yawa. Kamar yadda nace na farko wannan samun ka je ka yi, ka yi wankin nan ka yi guga, ka je gurare wanda ka daɗe ba ka je ba. Sabida haka irin wannan lokacin duk na kanje.

A'a, ya danganta. Wane sa'an in yamma yi yawa kamar lokaci da yamma, da yamma yayi. To da zaran yamma yayi, zakaga ba na jin kuzari sosai gaskiya. A'a, ya danganta da ranar ya na tashi. Wane sa'an zaka gana tashi cikin, cikin kuzari. Wane sa'an kuma zaka gana tashi ina da yamma na fi kuzari amma yawanci ka san ka tashi da safe, ba ka cika jin gajiya ba sai dai in da wan ba ka da lafiya. Amma ko da yamma maybe ka yi wa'insu aikukuwa, ba ka san in ka yi aikukuwa, to gaskiya ba za ka ji kuzari ba gaskiya. Amma ko in dai ba ka yi aikukuwa ba, lafiya, lafiya, to in dai ka-- da yamma da safe mutum ya fi jin ƙarfi, ƙarfi a jiki. Dan lokacin ba wani, duk wani gajiya ya wuce shi. Amma ko da yamma ka ɗebo gajiya ko baka aiki ba, sai ka ɗan ji ka gajina ɗan zirga zirgar a rana. Amma ko in dai ba wai wani ko shawara ko wani ciwo ba, to har in dai wai dai ko shawara ko ciwo ba to gaskiya, da safe ina ganin ya-- mutum za ka ji ya tashi lafiya lau da ƙarfin jiki. Amma ko in ko, in ko kana yi dai kana da ciwo, cike cikin ciwon kamar basir, wani kuma basir, basir shawara, yana sa ka da safe ka tashi ka ji kamar an buge ka. Amma in dai ba wannan abubuwan, ni a ganina, ko abin da zai sa ka, ka tashi da safe ka ji gajiya, ka ji ga abin nan. A'a, ina kwana? Ina gajiya sosai. To duk wannan lokucin, gaskiya ban ga abin da zai saka ka jiya ba. Kuma ka ji, ka san, yanzu bare saka rashin kuzari ba. Amma ko in dai a ganina da safe, da safe yayi kamata in dai wani dai mutum ace duk wani aiki da ka ɗebo da yamma, ace da safe ka tashi ba kuzari, to gaskiya sai dai in ciwo ne. Ko da yaushe mutane duk suna nan da mana, wa'incin sun fi son sukayi aiki shine suke jin ƙarfi. Wa'insu basu yi aiki bane suke jin ba su da abin nan. Wani ya cika tashi. Ko da lafiyanshi ƙalau zai tashi duk yadda kamar an mai buge ka. Da ni na kuga nan gaskiya wannan abun, wanda basu da lafiya. A matsayina dai na mai lafiya ya kamata daman da safe, da safe ina tashi in ji kuzari a jikina. In ji ƙarfi, in ji komai. To shi ne dawan nan kuzarin da na ji. To shi ne zan tashi in yi aiki. Amma in dai ba wannan kuzarin, to ka ga ai baran ma ɗiya aiki ba ke nan a rana. Amma ko wannan, wannan kuzarin shine yasa na yi aiki. Inyi abin da na ke so in yi sama da ƙasa. Amma da yamma, ina wannan kuzari, ya ganni na gama ƙare. Ka yi sama, ka yi ƙasa, ka shiga rana. Ka yi aikace aikace, ya danganta ma da wane irin aiki kake. Wani ma wallahi in aikin mage ya isa mayace ya huta na abun nan. Hutun shi ke nan ya samu ya je ya kwanta a ɗaki. Amma daga nan kuwa ai da wani hutu da ya wuce ya je ya samu ya kwanta a ɗaki. Shi ne hutun da zai je ya, ko ya samu ya je ya kwanta a ɗaki. Shi ne hutun da zai sashi gajiyar. Amma ko wani ko kuma ana ganin weight load abun nan kuma ka gaishe yana ta tsalle-tsalle. Ya fi kuzari da yamma lokacin yayi aiki. Shi ya fi son jikinshi ya ɗan yi kamar irin an ɗan tsama shi, in ya yi aiki ne, shi ne jikinshi yafi aiki. Amma gaskiya in dai ba wai sai jikina saya, gaskiya ko da safe, ko da safe, gaskiya ni ban cika jin gajiya da safe ba. Gaskiya na fi jin gajiya da yamma. Sai dai in dai wani abu ne ba dai dun, in dai wani abu ne ba addu'a. Amma in dai gajiya ne, na fi jin kuzari gaskiya ni da safe ba da yamma ba.

Aaa ni na fi son, na fi son tufafi auduga saboda mahowancin mutane ma ina gani na gaskiya zan fi son tufafi auduga ba sirki ba. Kosai sa ni ma gaskiya na fi son tufafi auduga. Sauro sauro ni na san tun da na tashi na san yawanci na tufafi auduga yafi, yafi daɗewa kuma da shi yawanci na fi son ake yin tufafi. So gaskiya abin da aka fi amfani da shi da yawa ka san ya fi kyau. Sauro yafi daɗewa aka yi sirki na auduga ba. Indai wannan haka zo ka bashi abun nan tufafi, ya fi son na auduga yafi daɗewa haka daɗi kana sawa amma ya danganta da irin wanda ya haɗa da wane irin yadda aka haɗa shi. Amma dai sau da na san dai yawancin tufafi da shi ake haɗa. Wajen an ce wannan tufafin sau da kwari an haɗa shi da wani abu gaskiya na fi son tufafi auduga. Auduga yafi mu kuma na san mafi yawancin mutane shi suke amfani da shi. Dan ya fi kyau ba sai ma an gan ma mutane da shi suke amfani. Tufafin auduga gaskiya da shi suke amfani. Saboda yana da kyau sosai matuka. Kana ganin shi zaka ji dadi kana jin dadin saka tufafin auduga. Sauro yawancin mutane shi suke so. Sauro ko ni ma shi yake so na fi amfani da shi. Indai wani abu in ba wannan ba gaskiya bana son shi amma indai ya kama tufafin auduga ne, ina son shi sosai kuma ina amfani dashi. Saboda indai maganan tufafin auduga ne ban ce ka san amfani da shi ba amma indai na gani gaskiya ina son shi sosai. Shi ne ke amfani da shi. To gaskiya tufafin auduga yafi kwari, yawancin mutane dasu suke amfani dashi. Ku nima ina son shi saboda tsanan kwarin shi da wani abubuwa. Amfani nike da shi sosai yafi man.

Eh wallahi ina ajiya a yanar gizo. Ina ajiya a yanar gizo kaman su coin, Dala kaman kuma kuɗaɗe. Saboda ina yin ajiya yanan gizo saboda na san, ina ajiya nan saboda gaba. Saboda na san alherinsa zan ci gaba, zan samu alheri daga cikin yanar gizo sabida ina amfani da shi. Ina ajiye kuɗi a cikin walet. Ina da walet walet na mike ajiye kuɗi kuma hadda na kuɗin crypto. Ni a guna kaman shima ajiya ne a kuɗi a guna kuma kaman daloli. Haka nan ajiyan dala ma a exchanger exchanger. Na ta bukaci ko bukaci siyarwa ko kuma na bukaci amfani da kuɗi. Ina sayar da Dalar ya koma Naira amfani da shi gaskiya. Ina amfani da, ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai. Ko wace iri ina na'am.